A gaskiya haƙuri shine tsayawa da natsuwa lokacin da zuciya take son gudu. Ba rauni bane, ƙarfi ne wanda yake da shiru. Lokacin da ake buƙatar haƙuri shine a duk lokacin da komi yaƙi tafiya daidai kamar irin lokacin da kake jira koka nema, ka tura CV ɗinka wajen neman aiki amma kaji shiru ba'a baka amsa ba. A can ne ake buƙatar haƙuri domin wata rana za ka ji an kira ka. Sannan kuma a lokacin da mutane suka rainaka kamar irin suna maka magana yanda suka ga dama. Wannan idan ka, sannan idan kayi haƙuri a nan wajen shine zakaci riba. Saboda idan ka mar ka mus maida musu martani, a gaskiya za'a iya yin rikici. Sannan kuma lokacin girbin shuka shi ma ana buƙatar haƙuri. Lokacin da ka dasa shuka ka ba shi ruwa sosai amma amfanin bai fito ba sosai. Sai ka jira idan ka hanzarta ka fitar da komai to komai zai lalace. Sannan kuma lokacin fushi wani zek wani ya kan iya ɓatama rai. Idan kayi haƙuri shine zaman lafiya. Idan kuma ba kayi haƙuri ba shi ke nan ka rasa abotan nan har abada. Sannan wurin wanda na koya haƙuri shine na koya haƙuri wurin mama ta da kuma sauran dangi na. Mama ta takan ce "ɗana ruwa mai sanyi yana kashe wuta. Idan abinci ya ƙone ba zaka iya gyara shi da fushi ba sai dai ka ƙara yin wani sabon." Na kuma koya daga manoma suna shuka da damina suna jira wajen watanni uku. Ba sa son, basa tona kaya ko basa tona ƙasa kowace rana domin su duba me suka shuka. Su kan jira har wannan watanni uku. Haƙuri yana koya ma mana cewa ba komai yake faruwa ba yanzu yanzu. Kuma abu lokacin ɗaya taimake ni shi ne ya taimake ni a lokacin da nake son yin wani wauta haka. Kamar misali wata rana wani ya karɓi lokaci na ya, ko ince na ba shi lokaci na a chat na WhatsApp. Ya tambaye ni abu iri ɗaya sau biyar. Zuciya ta, ta kasa, ta kasa ganewa. Na fa, na, nace ko dai in faɗan masa ansan ne ko in ƙyale shi ne ya mun rainin hankali? Amman danai haƙuri, sai nace wata ƙila bai fahimta bane da gaske. Da nayi bayani a hankali a ƙarshe ya ce "na gane yanzu na gode sosai." Idan da na yi fushi da na rasa aboki na ƙwarai gaskiya domin mutumin kirki ne. Haƙuri ya kuma taimake ni inga cewa dama tana zuwa ga mai jira ne. Aiki da nayi jiya yau wani ya gani yace wannan yayi kyau. Karatun dana koya a ƙarshe shi ne haƙuri baya nufin ka zauna, yana nufin kaci gaba da aiki amman ba tare da karya zuciya ba ko kamar, karya zuciya ba. Kamar bishiya ne iska na busa mata amma bata, bata karye ba tana jiran rani ya wuce ta ƙara fitowa.

Gaskiya canjin kuɗin mota yana shafar tsarin mu na yau da kullum sosai da sosai. Sakamakon yanzu kuɗin motan yayi times two ko kuma in ce times four a sakamakon na da. A da kuɗin mota idan za ka shiga cikin gari bai fi ka kashe naira hamsin zuwa naira ɗari ba. Ko kuma daga garki zuwa wuse a nan Abuja bai fi naira ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu ba. Daga Abuja kuma zuwa Kaduna bai fi ka kashe daga dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar ba. Amma yanzu sakamakon komai ya canza komai ya ƙara tsada. Cikin gari idan za ka je sai ka ba da naira ɗari biyu ko naira ɗari uku ko kuma in ce daga garki zuwa wuse yanzu ɗari biyar ne ko kuma ɗari bakwai za su kai ka. Daga Abuja kuma zuwa Kaduna ɗari dubu biyar ne zuwa dubu bakwai. Wani lokacin ma da safe ko kuma da yamma farashin yakan bambanta musamman ma idan anyi ruwa farashin kuɗin yana ƙaruwa sosai. Dabara yanda muke rage kuɗin motar shine idan dai zamu shiga mota mukan jira motan ta cika. In ba haka ba idan motan bata cika ba za su mana tsada. Idan muka jira motan ta cika bai fi su ɗauke mu zuwa naira ɗari zuwa ɗari biyu ba amma idan ba mu jira motan ta cika ba sai dai su ce mana mu kawo ɗari biyar zuwa ɗari bakwai. Idan kuma, mukan, maimakon kai, idan kuma ba ka jira ba maimakon ka tsaya naira ɗari bakwai sai ka sauka a tsakiya bai fi ka ba da naira ɗari uku ba. Ka ga idan ba ka jira ba za ka biya ɗari uku sau biyu kenan ɗari shida. Sai kuma wajen haɗa mota kakan kira abokananka kamar su huɗu ku haɗa ma taxi sai kowa ya kakkawo nashi sai, sai ku hau. Ka ga wannan ma kun samu sauƙin kuɗin mota sannan kuma fita da sauri. Idan ka fita da kamar ƙarfe shida farashin yana ɗan sauka. Kamar ƙarfe takwas kuma sai kuɗin ya ninka da safe da daddare kenan. Da tafiya da ƙafa ma idan misali inda za ka je yana da nisa sai ka samu kaɗan rage tafiyar a kuɗin mota. Misali idan za ka biya ɗari uku sai ka biya ɗari biyu kenan idan kaɗan rage tafiyar. Idan kuma, umm, zancen mutane a yanzu a sakamakon mota shine fasinja yakan ce "baban mai ya sa ɗari biya jiya ba ɗari uku bace?" Sai shi kuma ya ce "yaya? Ai lita ya tashi". Muma ba mu, ba ba mu so haka ba. Folis ma yana buƙatar settlement. Kun gani idan baku ba da da yawa ba ai mu baza mu fita ba. Fasinjan kuma sai ya ce "to ka kai, ka sauƙaƙa min ya kai ɗari huɗu mana". Sai mai motan ya ce "shi kenan shiga Allah ya ba da sa'a idan ka samu mai mutunci kenan". A ƙarshe dai kowa ya gaji da faɗa sai dai a ce ai babu yadda za a yi kowa ya shiga. Gaskiya kuɗin mota yanzu ya sa mutane da yawa suna rage tafiya ko kuma in ce suna rage fita. Sai sai kuma idan dai za a yi biki ko kuma irin bikin indai na nan kusa ne sai mai fahimta ne. Idan dai bikin na can nesa ne sai dai mai mugun fahimta ne yake zuwa sakamakon kuɗin mota. A gaskiya kuɗin mota ya shafi zamantakewa sosai ya shafi kasuwanci har da ziyarar iyali ma gabakiɗaya.

Gurin da ya sauya a gabana shine Abuja, nan garin da nake. Yanda yake a da shine. Abuja a da tana da natsuwa, ga sarari, babu hayaniya, ga akwai fili sosai. Za ka ji a lokacin hanya babu cinkoso. Da safe idan ka fita, za ka isa wajen aiki cikin minti sha biyar. Za ka samu motoci kaɗan kuma ga iska mai daɗi mai sanyi. Za ka ga gidajen unguwanni kaɗan ne kamar irin su Gwarinpa, Wuse, Maitama. Sannan kuma za ka samu ƙasan yana da yawa kuma yana da sauƙi sosai filaye ke nan. Sannan kuma ta fannin kasuwa ma, kasuwar Wuse da Area one suna da yawa amma ba cinkoso kwata-kwata. Kayan abinci kuma a lokacin suna da sauƙi sosai. Ta fannin jama'a ma, ko wanne yana son kowa. Idan ka fita da yamma, za ka gan--za ka ga yara suna wasa a titi. A da a Abuja tana kama da birni mai shiri kamar komai a hankali. Amman a yanzu, Abuja--Abuja akwai sauri ga kuma girma da tsadar rayuwa sosai da sosai. Kaga hanya idan ka fito, akwai cinkosa daga ƙarfe bakwai na safe daga Ring road zuwa Airport road, Kubwa express, duk zaka same su a ciki. Wani lokacin ma awa ɗaya zuwa zai ɗauke ka zuwa wurin da zai ɗauke ka minti goma, minti ashirin. Sakamakon a da bai fi ka yi minti sha biyar ba. Sannan kuma ta fannin gidaje ma sababbin unguwanni sun fito kamar irin su Lugbe, Kuje, Kubwa da kuma dutse. Gidaje sun yi yawa amma kuɗin haya sun ninka kuma kaman a ce times three. Za ka samu face me, i face you ma ya kai dubu ɗari uku. Sannan kuma a kasuwa ma komai za ka gaya tashi, kayan abinci, man fetur, mota amma kuma sabbin malls da cafe sun fito. Za ka samu Jabi Lake Mall da kuma Centinary City. Ta fannin jama'a ma mutane sun ninka sau ba adadi ma. Ko wanne ya zo neman rayuwan birni. Ko wajen ya cika da yara sosai, masu sana'a da kuma ɗalibai Abuja ta girma da sauri kamar watan--wata mai tsalle. Yanda nake ji a gaskiya ina jin abu biyu a lokaci ɗaya. Nakan ji farin ciki kuma nakan ji baƙin ciki. Farin cikin da nake ji shine ina alfahari da yadda Abuja ta girma, ta zama cibiyar kasuwanci da ilimi da kuma nishaɗi. Akwai damar aiki, akwai sabbin ra'ayoyi, birni yana da, birnin yana da haske sosai musamman da daddare a yanzu. Sannan kuma baƙin cikin da nake ji shine in. Ina rasa Abuja'n--Abuja'n da, a wancan natsuwan, wancan sauƙin rayuwan. Yanzu komai yana da tsada kuma yana da sauri. Mutane suna guduwa sosai har su manta. Mutane suna tafiya aiki sosai har su--har su manta suna da maƙwabta. Da--a mai maimakon su shiga su musu magana, su musu sallama, a'a sai dai su tafi. Kaga kenan sun manta da mutane, da maƙwabtan su. Amma a gaskiya canjin ba zai tsaya ba kamar bishiya idan bata girma ba za ta bushe.

A gaskiya na kan yi motsa jiki na kusan kilomita huɗu zuwa biyar a rana. Ka gani, da safe bayan sallar asubahi ina fita amman ba na tafin tafiya mai nisa. Daga gida zuwa babbar hanya kawai nake zuwa na tsawon kilomita ɗaya. Na kan yi zagayar unguwa kuma sau biyu na tsawon kilomita biyu. Na kan je kuma kasuwa na sayi kayan miya na tsawon kilomita ɗaya zuwa biyu ne. Gaba ki ɗaya idon ka auna bazaikai tafiyar six thousand zuwa eight thousand na matakai dai a hakan idan na hawa mota ne kuma, na kan hau mota sai idan na je tasha sai inɗan yi tafiya mai nisa kaɗan saboda man fetur yayi tsada kuma kuɗin mota yayi tsada. A inda nake motsa jiki shine, na kan motsa jiki kamar a wurare uku haka. Kamar a ce na kan je mabushiya da safe da ƙarfe shida na safe. Iskan wajen yana da sanyi sosai. Mutane da yawa suna gudu da safe a can wajen. Ya, yana, wajen yana da lafiya kuma akwai bishiya masu iska sosai. Na kan je unguwa bayan aiki da yamma ina zagaye cikin unguwa. Ina yin, yiwa maƙwabta sannu muna ai, idan suna aiki. Na kan je kuma kasuwa. Idan na je kasuwar kawo ko kuma Central Market, kanta motsa jiki ce. Tafiya daga, daga tafiya, idan nayi tafiya sannan kuma zuwa tattaunawa da, da masu siyarwa shima ɗin dai duk wajen motsa jiki ne. Ba na zuwa gym. Kaduna kanta gym ce. Tsau, akwai tsauni kuma ina tafiya a hanya kuma ina zuwa kasuwa. Tare da wa inda nake zuwa kasuwa shine, wani lokacin ni kaɗai ne nake zuwa kasuwa, wani lokaci kuma da abokanaina nake zuwa. Idan dai ni kaɗai zan je, na kan je da safe ne. Na kan saka kuma airpod a kunnena ina sauraron Alƙur'ani ko kuma wani abun dai. Yana ba ni natsuwa sosai. Na kan kuma je da abokanai duk ranar Juma'a da kuma Lahadi. Muna haɗuwa muyi walking group, muna hirar siyasa, muna dariya. Wancan yana, yana sa tafiya ta wuce da sauri da sauri. Da kuma yara. Wani lokaci ina tafiya da yara zuwa filin wasa. Su suna gudu ne ina tafiya a hankali. Karatun da na, da Kaduna ta koya min, karatun da Kaduna ta koya min shine motsa jiki ba dole ba ne a gym. Tafiya a rana, aiki a gida, hawa sama duk motsa jiki ne. Muhimmancin shi ne ka fito ka motsa, ka motsa kafin zafi ya kama gari.

A gaskiya tsire da suya da yamma yana da daɗi sosai wallahi. Labarin nan ma har ya sa mun miyau na ya tsinke. Wannan shine abincin dare na mutanen birni musamman ma mutanen Abuja ko kuma ince mutanen Kaduna. Wurin mai suyar unguwan mu a Kaduna da Abuja duk muna da suya spot a wajen. Suna kusa da gidan mu ne, kusa da titi ne, da ƙarfe shida na su yamma za ka ji, za ka fara jin ƙanshin suya yana tashi. Wurin yana da benci guda huɗu da fitila mai haske sosai. Za ka rinƙa ganin hayaƙi yana hawa sama, wuta yana tashi sosai. Mai suya ɗin su, su biyu ne, da baba da kuma yaronsa. Baban shine mai yanka, ɗan shi shine mai suya. Duk lokacin da na wuce se naji suna cewa barka da zuwa Madam na ma saba, gurin yana cika da mutane, wasu suna jira wasu suna zaune wasu kuma suna shan Coke mai sanyi. Nakan zaɓi nama da yajinsa, wannan shine aikina. Ina zuwa sai na ce "baba ina wuni", ya aiki ya kasuwa in dai miƙa mai gaisuwa. Bayan na miƙa gaisuwa sai na ce "baba a bani naman kayan ciki guda uku da kuma kaza guda biyu da kuma tsire sai in ce guda uku". Dalilin abun, dalilin abin da ya sa na zaɓi nama shine ka san naman kayan cikin shine balangu. Yana da mai kaɗan kuma yana fanstama a bakin mutum sai ka ji daɗin shi. Kaza kuma abin da ya sa nake ɗaukan shi shine domin in sami bambancin, bambanci tsakanin shi da balangu. Sannan kuma tsire, nama, nama ne da aka yanka shi a, a ciki, naman, naman sa ne da ake yanka shi kuma a sa mai sanda a jiki. Nakan ce "baba a zuba mani yaji mai yawa" saboda ina son yaji. Kada ka ji tausayi na wajen zuba yaji. Sai kuma shi ya zuba zuba min yaji mai barkono sosai, har suna sa ginger da kuma secret spices ɗinsa a ciki. Sai ya jefa a wuta, ya sake haɗawa a can, ya ƙara gasa min. Sannan kuma sukan saka man albasa da tumatir a ciki. Wannan shine ke ba shi rayuwa, wato akwai daɗi. Bayan ya gama sai ya saka a cikin takarda mai, mai, mai, mai tsabta. Sai ya yanka mani albasa mai yawa. Yakan sa farar albasa mai daɗi ko kuma ja. Sai ya sa mun tumatir da kuma cucumber. Ya yanka da cabbage. Sai ya zuba mai kaɗan a saman. Sai ya naɗe mani a cikin takardan ya sa a leda ya ba ni. Na ɗau-- na ɗauka, ni kuma sai na ɗauka na je na, na tafi da shi gida. Na zauna, na fara, na fara zuge shi a cikin, a cikin kwanu. Zafin yana ƙona ni amma haka nan zan rinƙa yi. Ina ci yana ƙona harshe na. Daɗi ne mai zafi, mai yaji, mai gishiri da ɗanɗano sosai. Da Voke mai sanyi sai komai ya daidaita. A ƙarshe dai suya da yamma ba abinci kawai ba ne, zama ne da abokai, dariya, magana da kallon TV da iyali. Cikin dubu ishirin ka gama cin abincin ka da iyalinka da nishaɗi shikenan se kuje ku kwanta.

Eh, a da ina zuwa gidan fim amman yanzu ba na zuwa. A da idan zan je gidan fim, na kan je in ƙirƙira abokanai na mu tafi tare. Kafin mu je, muna, mu kan samu waya mu kira wani wanda ya riga mu zuwa gidan fim ɗin ya kama mana waje a can. Saboda idan mun zo kada mu tsaya a tsatsaye mu samu wajen zama. Abun da nike zuwa da shi gidan fim shine na kan je da popcorn ɗina da kuma Coca-Cola ɗina. Yanda ina yi, ina kallo, ina ci. Yanda kallon zai rinƙa mun daɗi kuma ina jin annashuwa. Sannan abin da nake yi shine, sannan nau'in fim ɗin da na fi so shine ina son action fim. Sannan kuma ina son fim ɗin da ake hausa zalla. A gaskiya ina son fim, kallon fim sosai da sosai. Musamman idan ina zuwa ne da abokanai na. Sakamakon idan ni da abokanai na ne, kallon yafi daɗi sosai. Muna yi, muna fira, muna cin popcorn ɗin mu sannan muna ba ma juna labari. Abin yana da ƙayatarwa sannan kuma yana ba da ma'ana sosai.

A gaskiya ni dai app ɗin da nake amfani da su da yawa ba su wuce WhatsApp ba, da TikTok, da Facebook, da Instagram. Su ke nan sakamakon su ne wa inda nake ganin abubuwan duniya a ciki. Sannan su ne wanda mutanen arziki za ka yi ta haduwa da su. Apps ɗin ne suke, suke cire min kewa suke kuma ba ni nishaɗi a kullum musamman TikTok. Tiktok yana ba ma mutane da yawa nishaɗi, ba ma ni kaɗai ba. Saboda TikTok idan ka shige shi, shi kan shi application ɗin idan ka kalle shi yana ba da nishaɗi balantana idan ka shiga. Idan ka shiga za ka rinƙa ganin abubuwan barkwanci, za ka rinƙa ganin su comedies, za ka rinƙa ganin irin abubuwan su cartoon. Yara da yawa akan yi musu downloading TikTok a iPad ɗinsu saboda a rinƙa musu downloading ɗin abubuwan cartoon masu nishaɗantarwa. A gaskiya ni dai waɗannan application ɗin nake shiga.

Abin da ake ɗafawa a gidan biƙi ya danganta. Mudai a gidanmu idan ana yin babban biki, abin da muke dafawa shine shinkafa. Akan dafa shinkafa da yawa wanda zai isa mutane da yawa. Waɗanda suke dafawa su ne waenda suka zo biki. Don ana gobe biki, mutane da yawa dangin baba da dangin mama zasu zo biki gidan za su zo gidanmu domin su taya aiki. Sukan farane tun da daddare bikin ana gobe biki da daddare suke farawa. Sukan fara da yanke-yanke irin su albasa, kabeji, sukan ɓare magi da sauransu a kai niƙan kayan miya. Sannan da sassafe za a tashe su kowa ya tattaro dukansu su samu su haɗa wuta sannan su fara dafa abinci waenda za su zo gidan biki. A gaskiya mu dai shinkafa muke dafawa. Mutanen da suke dafawa basu wuche su goma ba da yake akan yi murhu biyu, mutum biyar a nan, mutum biyar a nan. Mutane goma ne suke dafa abincin. Sakamakon sunada yawa shiyasa mudai bama zuwa mu tayasu.

A gaskiya ni dai a ganina, abun da yake taimakawa mutum ya daɗe da rai da kuma lafiya shine yanayin yadda yake abubuwan shi na yau da kullum. Kamar idan aka zo da fannin abinci, yanayin abincin da mutum yake ci kamar irin su shinkafa, wake kuma mutum ya rinƙa shan ruwa da yawa suna taimakawa mutum wajen yaga lafiya ta ƙare shi. Sannan kuma wajen cin ƴaƴan itaciya irin su abarba, lemu, kankana duk su maɗin suna taka rawa wajen mutum ya ƙara lafiya. Kuma idan mutum yana da lafiya ana kyautata mai zato yana da tsawon rai. Shi yasa nake ba ma mutane irin tsofaffin nan shawara su rinƙa yawan cin wake da kuma ƴaƴan itatuwa irin su lemu da su ayaba domin suna ƙara ma mutane lafiya da tsawon rai. Kuma su rinƙa yawan motsa jiki, aiki kenan kamar irin su rinƙa fita suna yin tafiya na tsawon kilomita kamar irin biyar haka zuwa shida, su rinƙa dawowa ko kuma su rinƙa yin jogin. Wannan tafiya na motsa jiki yana ƙara ma mutum lafiya sosai da sosai. Shi yasa zan umarta mutane musamman tsofaffi ko in ce musamman iyaye na su rinƙa yawan motsa jiki. Iyali ma suna taka rawa sosai wajen ganin lafiya ya inganta domin kamar yanzu a ce idan babanka ne kana da baba a gida, idan kana bashi ciwon kai kullum kana rashin ji kana abun da bai kamata ba, kaga kana taka muhimmiyar rawa wajen rashin inganta lafiyarsa. Amma idan kana mai ladabi da biyayya kana yin abin da yake so ba kana jin magana duk abin da aka ce ka yi kana yi, to za ka gani kwanciyar hankalin shi ma ya ƙaru. Ba yi da wani-wani waswasi ga-ga rayuwar ka ko da a ce bashi da rai, za ka inƙa rayuwar ka zai inganta. Kuma za ka rinƙa kula mai da sauran lafiyan sauran matan shi da kuma ƴaƴan shi. Abun da, abun da wanda yake koya shine sune yara. Yara suna koyan duk abin da su ka ga yayansu na yi. Shi yasa nake cewa a gaskiya ya kamata manyan yayyun mu su rinƙa yin abun da iyayen mu suke so.

Gaskiya idan aka ce muku ranar Kirsimeti ne, a gaskiya ranar unguwa takan cika sosai da sosai. Saboda unguwarmu akwai Kiristan sosai, suna yin baƙi, wasu suna zuwa daga garuruwan su sosai. So suna, suna zuwa si Kirsimeti a nan unguwar namu, to unguwar takan cika sosai da sosai. Mukan yi murna sosai, maƙwabta ma mu, muna taya su murna saboda suma ɗin lokacin Sallah suna taya mu murna sosai da sosai. Lo, lo, akan rarraba abinci tsakankanin gidaje na maƙwabta. Idan lokacin Sallah ya zo ko babban Sallah ko ƙaramar Sallah, mukan kai musu abinci a cikin kula mai kyau kuma mu haɗa musu da drink da kuma nama. Mukan ba su kome da kome na Sallah da su chinchin da kome da kome. Suma sakamakon haka idan Kirsimeti ya zo sai su kawo mana abinci da kuma naman da suka yanka. A gaskiya muna jin daɗi sosai saboda akwai kwanciyar hankali a tsakankanin mu. Zumuncin unguwarmu lokutan bikin Sallah ko kuma bikin Kirsimeti gaskiya abu ne mai kyau saboda kowa yakan yi sha'awar mu. Sukan ba mu labarin cewa idan suka yi baƙi lokacin Kirsimeti sai su ce, ku haka ƴan unguwarku suke da zumunci sai su ce musu, "Eh wallahi ai mu ba mu da matsala. Ba mu da matsalar rarrabe rarraben addini nan mu kanmu a haɗe yake ƴan unguwarmu. Shi yasa musu ba su son tashi a unguwar. Ina matuƙar son ƴan, ƴan unguwarmu saboda muna haɗa kai sosai da sosai. Kowa bai jin ƙyashin kowa, kowa yana son kowa da kowa. Shi yasa muke, nake ƙara son unguwa. Ko da a ce a gidanmu an ce za a tashi unguwar nake, nakan ce ma babanmu ya taimaka ya ƙyale mu a unguwar mu saboda gaskiya mun sassaba. Ba ba rarrabe rarraben addinin nan." Ina son unguwar mu sosai da sosai.

Eh, ni dai idan ina yin hamma nakan rufe bakina a ko da yaushe. Sakamakon idan na buɗe bakina yayin hamma ban rufe ba, ƙuda yakan shiga. Kuma idan ƙuda ya shiga maka baki, kaga kenan lamari ya lalace komi ya ɓaci. Saboda idan ƙuda ya shigan maka baki, zai saka maka cututtukan da wani zubin ma idan kana ciwo sai a rasa menene maganin shi. To wani zubin duk ƙuda ne idan ya shiga, sai ya saka maka kwalara a jiki. Shi ke nan sai ka yi ta ciwo a rasa me ke damunka har sai an kai ka asibiti. Kuma abin da ma ya sa nake rufe bakina ko a addinin ce, an ce idan kayi hamma ka rufe bakinka saboda wasu suna cewa shaiɗan wai yana maka fitsari a baki idan ba ka rufe baki ba. Shi ya sa duk sanda zan yi hamma ko kuma duk sanda nayi hamma nakan rufe bakina. Idan ma na ga wani a kusa da ni yayi hamma bai rufe baki ba, nakan ce mai "Kai baka jin tsoro? Wane abu ya zo ya shige maka baki idan ka buɗe ko ba ma ƙuda ba?" Irin waɗannan abubuwan da suke tashi sama, wa'innan ƙananan flies inda ba ka ganin su, za su iya zuwa su shige maka baki. Idan suka shige maka baki koda a ce akwai wani ƙuda sunan shi nanan masai. Lokacin akwai wata ƙawata muna zaune da ita, da yake muna makaranta ne mun je yin fitsari a wani bayi. To muna kusa da bayi, kawai sai tayi hamma. Kawai sai ga wannan ƙudan da ake kiran shi nanan-masai ya shige mata baki. Tai maza ta tofa dashi. Na ce mata to tai maza taje ta wanke bakinta da maclean da brush, saboda duk in ta haɗiye miyau shikenan kwalara ya shiga. Kuma ka gani saboda wannan ƙudan daga bayin nan ya fito. Na ce mata shi ya sa duk sanda muke tare idan kun yi hamma nake cewa ku taimaka ku rufe bakinku saboda irin wannan yanayin. Shi ne ranar dai ta ruɗe muka rasa yayinda zamu yi muka koma cikin hostel ɗinmu ta je ta wanke bakinta. A gaskiya ranar ta ce mun tun daga ranan ba za ta ƙara yin hamma ba ta rufe baki ba. Shi ne nake ce mata ai ko a ce ma, ko a ce ma ba don ƙuda ba ko a addinin ce an ce ka rinƙa rufe baki idan kayi hamma amma ita bata jin magana. Na ce mata, ta ce mun, "to shikenan daga yau ta ji." Na ce mata dai a kiyaye gaba. Shi ya sa ina umartan mutane ko kuma in ce ina ba mutane shawara da su taimaka idan, idan sun yi hamma su rinƙa rufe bakinsu gaskiya saboda akwai matsala ko ba don addini ba ma akwai cuta. Saboda idan cuta ya shigan maka baki wallahi akwai matsala. Idan cuta ya shigan maka baki kamar ya shigan maka ciki ne. Saboda idan kai baka sani ba ka haɗiye miyau shikenan fa cutan ya shiga. Sai a yi ta magani, a rasa me, a rasa ma me ke damunka har sai an je asibiti. Wani zubin ma, wani zubin ma idan an je asibiti likitocin ma suna rasa me ke damunka. Sai aka kana ta amai, kana ta amai, kana ta amai ba a sani ba ashe wannan kwalaran ne take damunka. Sai da wahala ake gano magani. Shi yasa nake cewa ni dai, dan Allah ku rinƙa rufe bakin ki idan za ku yi hamma ko kuma wani abun.

A gaskiya inda nake alfahari nuna ma baƙo a garin mu ba ko ina ba ne face Magicland da ke nan Abuja. Duk wani baƙin da muka yi ko kuma wani abokina idan ya zo nakan ɗauke shi mu je Magicland saboda ya ga abubuwan ƙayatarwa, ya ga mu je muyi yawon buɗe ido a wajen. Wurin shine Magicland. Daga gidanmu zuwa Magicland bai wuce minti ashirin ba. Mu kan hau mota ko kuma mu kirawo bolt, ko kuma a kaimu daga gida muna zuwa ne, sannan kuma muyi registration. Kowa yakan biya dubu uku da ɗari biyar wajen shiga. Mukan shiga muyi lilo, mu sha ice cream, mu siya da kuɗinmu, mu ci abubuwa irin su popcorn, meat pie, fish roll, duk abin da kake so ka ci ana siyarwa a wajen. A gaskiya wajen nan yana da ƙayatarwa kuma waje ne me kyau. Gaskiya wajen ya ƙunshi tarihi da yawa domin wajen ainihin sa an yi shi ne ba domin wasa ba, an yi shi ne domin a rinƙa siyan abinci a wajen ya koma restaurant. Daga baya kuma sai aka ce to bari dai a mai da shi wajen wasan yara saboda idan ya koma wajen wasan yara, yara za su ji daɗi sosai. Kuma a gaskiya yara suna jin daɗi sosai. To gaskiya a da wanda ya sayi wajen shi ne, ya yi shi ne ya siya ne domin yin restaurant. Daga baya sai ƴar ƴan wasu waje kuma sai suka zo suka siya. Suka ce gaskiya za su mayar da shi ne wajen yin wasan yara. A gaskiya nidai iyakan tarihin sa da na sani ke nan. Dalilin alfahari na da wajen shi ne gaskiya wajen saboda yana da wajen yana da matuƙar ƙayatarwa. Duk wanda ya je wajen sai ya so ya ƙara. Ni dai a iyakan zamana a Abuja na yi kusan shekara goma a Abuja amma duk shekara na kan je wajen sau kaman biyar a shekara. Kuma duk sanda muka yi baƙi idan sun zo daga Kaduna, Zariya, Sokoto, Kano na kan ce don Allah ku zo in kai ku wani waje na wajen shaƙatawa. Wajen da idan kuka je yau, gobe ma sai kun ce za ku je. Sai su kuma da murnar su su ce to shi ke nan, su shirya mu tafi. Duk sanda muka je wajen sai sun ji daɗi. Duk wanda muka je wajen nan da shi yakan ji daɗi sosai da sosai. Ni ma nakan ji daɗi sosai a raina saboda na kawo su su ma sun ji daɗi. Shiyasa ina matuƙar alfahari da wajen nan kuma ina son kowa nawa ya rinƙa zuwa wajen nan saboda za mu je muyi lilo, na hau motar yara, muyi abin da muka ga dama a wajen. Amma duk abin da muke yi ba ma abun rashin ɗa'a a wajen. Komi da mu ke yi muna yin shi ne duk abinda ake so kuma muna yin shi ne kamar muna yi a gaban iyayen mu, shiyasa ina son zuwa wajen nan. A gaskiya ina, ina umartanku ko kuma in ce ina ba ku shawara duk sanda kuka zo Abuja ku ziyarci Magicland. Magicland waje ne da yake da kyau sosai a Abuja. A gaskiya Magicland waje ne wanda duk wanda ya je sai ya so ya ƙara zuwa.

A'a, nidai gaskiya ba na son cin abincin titi. Sakamakon abincin titi, da ina son cin shi amma yanzu kuma kwata kwata ba na son, son cin abincin titi. Abin da ya sa ba na son cin abincin titi shine akwai sanda na taɓa cin wata shinkafa da wake a titi. Ana siyarwa a bakin titin makarantar mu. A gaskiya da na ci wannan abincin sai da na ji kaman zan mutu. Ina ta amai, ina ta amai, ina ta amai kai har da zawo sai da na yi. Abincin nan ranar ya wahalar da ni. Shiyasa tun daga ranar na ce ba zan ƙara cin abincin titi ba. Wallahi abincin titin nan ya wahalar da ni. Da ina cin yar'wara a titi, ina siyan yar'doya ina ci idan na shiga makaranta in ci. Ina siyan dai abubuwa sosai a titi amma tun daga ranar nan da ya saka mun, da ya saka ni ciwo kaman zan mutu kawai na jima na tsani irin cin abincin titi. Shiyasa har yau ban ƙara cin abincin titi ba. Akwai wata ƙawata ma ranar da ta, bayan na gama ciwona sai ita ma ta je ta ci wani abincin titi amma kuma ba ma a wajen mutum ɗaya muka siya ba. Bayan ta ci, ita ma sai ta fara zawo, ta fara amai. Tana ta amai, tana ta amai. Hakanan muka ɗauke ta muka kai ta asibitin makaranta. A ka sa mata ruwa, aka ba ta ruwan gishiri da siga ta sha, ta sha. A ka ce mana wai ruwan jikinta duk ya ƙare. Da ƙyar dai muka samu ta dawo hayyacinta. Ita ma tun da ta dawo ta ce ba za ta ƙara cin abincin titi ba. A gaskiya abincin titi ga wasu yana musu amfani, ga wasu kuma yana sa su gudawa ne da zawo. Yana wahalar da su sosai da sosai. Shiyasa nidai har yau ba zan, ban ƙara ba ma kowa shawara ko ƙawa ko ɗan uwa ko wani ɗan gidan mu wai in ce mai ya zo ya sayi abincin titi a. A'a, ni dai na daina cewa kowa ya sayi abincin titi. Duk wanda zaici abincin shi, ya je gida, ya dafa abincin shi, ya ci shi a tsanake, ya ci shi da zuciya ɗaya. Amman wani zubin abincin titin nan duk shi yake kawo wa mutane cututtuka saboda wasu kawai suna dafa abincin ne ba su san da wane irin ruwa suke dafawa ba, ba su san da wane irin kayan miya suke yi ba. Wasu ma sai kayan miyan na su ya ruɓe tukuna suke amfani da shi wajen yin abinci kuma duk wannan shi ke kawo ciwo.

A gaskiya idan zan yi kasuwanci a unguwarmu kamar irin ƙaramar kasuwa haka, zan fara siyar dasu gullisuwa da su tuwan madara da su ilo ka ne. Sakamakon su yara suna son shi. Ab-abinda ya sa nai tunanin yin wannan kasuwancin na-na kayan zaki su dai su madara da su ilo ka shine yara suna son shi sosai da sosai. Yara da manya duk suna son shi. Ba wai za a ce wannan yana so wannan baya so ba ne, a'a. Yawancin duk mutane suna sayen su. Shiya sai dai kawai wa inda aka hana cin zaƙi a asibiti. Su ne kaɗai basa sha. Su maɗin ba wai son, ba wai don son ransu ba ne basa sha. A'a saboda an hana su ne a asibiti shi ya sa basa sha. Dalilin, dalilin da ya sa kuma zan yi kasuwancin a unguwarmu shine saboda muna da shago a ƙofar gidanmu. Kowa da kowa yana zuwa shagon ya siya abu. Shi ya sa duk sanda nayi ɗan kaya na su gullisuwa da su tuwan madara da su ilo ka, sai in kai shagon ƙofar gidanmu. In saka a cikin babban farin roba wanda kowa da kowa zai ga mene ne a ciki. Sai inje ince in idan na fita zan kai shagon ƙofar gidan mu in ce wa mai shagon, "don Allah ga wannan kayan yau ma na kawo amma idan zan ba shi nakan ba shi kamar irin na ɗari biyar a ciki." Shi ma ɗin ya sha ya ji daɗi. Sa, ladan siyar min da kaya na ke nan saboda ba da kaina nake siyarwa ba. Shi ne yake siyar min. Idan na kai mai kamar irin na dubu goma a rana, akan siyar da iri kamar irin na dubu bakwai haka. Washegari aka ƙarasa siyar da sauran. Ina son sana'an nan sosai da sosai saboda yana kawo min cinikin sosai. Matakan farko da na bi a saboda kasuwancin nan shine, sai da na gama tunanin me zan yi, me zan yi, me zai kawo mun kuɗi a unguwar nan. Kawai sai na yi tunanin wannan kayan ne kawai zai kawo mun. Shi ne kowa da kowa ke so. Kuma ƴan unguwarmu sun, sun gode mun sun ji daɗi da na fara siyar da wannan abu. Shi, shi ke nan kowa yana jin daɗi. Idan ma an je ƙofar gidanmu ba a gani ba, sai a shigo gidanmu a ce wai yau babu gullisuwa da tuwon madara ne? Idan akwai sai ince gashi akwai in in babu kuma in ce sai gobe za'ai. Mutane da dama suna son shan gullisuwata.

A lokacin da muke yara mukan yi wasa. Muna da ƙungiyar mu na wasa. Mu goma ne a ƙungiyar. Muna fita wasa kullum da kullum. Wasan ammanfa yana da dokoki. Idan zakazo bazakayi latti ba sannan kuma banda, ba a yin faɗa a wajen wasan. Ba zagi, babu hayaniya sosai a wajen wasan. Hayaniya ta faɗa muke magana. Ba a faɗa a wajen wasan shine dokokin mu. Lokacin da muke yin wasan shine duk ranar Juma'a bayan an sauko sallar Juma'a. Daga masallacin sallar juma'a muka. Tay dukkanmu sai mu wuce gun wasan. Inda muke yin wasan wani waje ne dai yana da fili sosai a unguwar mu. Muke zuwa muyi wasan. Mu kan yi wasan ɗan maliyo, maliyo, maliyo, ɗan maliyo nawa, maliyo yaushe za ka dawo. Mu kan yi wasa dai kala kala. Mu kan yi wasan "As-salamu alaykum, alaykum, alaykum, as-salamu alaykum a cikin wannan rana". Sai su kuma su amsa, "Mai dalilin zuwan ku, zuwan ku, zuwan ku. Mai dalilin zuwan ku a cikin wannan rana?" Sai muma sai kuma mu ce, "Akwai dalilin zuwan mu, zuwan mu, zuwan mu. Akwai dalilin zuwan mu a cikin wannan rana." Sai su ce, "Ku ku faɗa mana dalili, dalili, dalili." Haka dai zamu yi, ta yin waƙa sai mu je mu ɗauki. Irin dai abubuwan nan na yarinta. Eh gaskiya ina kewan yarinta na. Tunanin da nake yi mai daɗi yanzu haka shine daman lokacin zai dawo. Amma ina lokacin ya wuce? Wallahi da lokacin zai dawo. Da mun ji daɗi. Yanzu ma kusan kowa yai auransa. Wasu suna da yara biyu, wasu uku, wasu kuma an sa masu rana, wasu kuma har yanzu ba su yi auren ba. A gaskiya ina miss, ina kewar wannan lokacin sosai da sosai. Kuma suma ɗin duk wanda zaka tambaya a cikin su ze faɗe maka cewa yana yin kewar wannan lokacin. A gaskiya lokacin yarinta, wasan yarinta yana da daɗi sosai. Ga shi abin da zai ba ka sha'awa a wasan mu, ba ma faɗa, ba ma zagi, ba ma, ba ma hayaniya kwata kwata. A gaskiya ina son wannan wasan sosai da sosai.

A gaskiya ni dai furen da na fi so shine fure mai kalan ja. Kalan ja yana da kyau sosai a fure, saboda kalan ja shine ake cewa ma shine kalan soyayya. Ni ba ma ko don soyayya ba ni dai ina son jan fure. Jan fure yana mun daɗi sosai kuma yana mun kyau. Wallahi jan fure duniya ne. Wasu amma sun fi son koren fure wasu kuma sun fi son fari, wasu sun fi son yellow. Amma a gaskiya ni dai na fi son ja sosai. Saboda akwai sanda aka taɓa min kyautan wata jan fure, gaskiya na ji daɗin jan-- akwai sanda aka taɓa min tallan wata jan fure. A gaskiya na ji daɗin jan furen nan sosai da sosai. Saboda jan furen nan gata ƙauwa ƙata tana ƙyalli. Gaskiya furen nan ya haɗu, ya fita sosai. Akwai wata ƙawata ma da ta zo gidanmu take ce min "ɗan Allah ke kam ki bani wannan fure." Na ce mata "lallai kuwa, kin san wanda ya kawo mun furen nan? Ta iya wanda ya kawo min yana da matuƙar muhimmanci a wajena." Har tana zolaya na tana cewa "ko dai wanda zaki aura ne." Na ce mata "a'a a gaskiya ba shi bane." Kawai dai wannan jan furen da aka kawo min ni dai na ji daɗin shi sosai da sosai, kuma duk wanda zai yi mun kyautan fure zan ce mai ya taimaka ya bani jan fure saboda yana da kyau sosai da sosai. Saboda ma ko ba don ma in riƙe ba, ko don in ba wannan ƙawarta ba da ta ce in ba ta na gida. Saboda na gida na-na gidan da nake da shi yana min kyau sosai. Duk sanda na ganshi yana tuno mun da abubuwa da yawa sosai da sosai. Akwai kuma wanda ya taɓa mun kyautan yalo ɗin fure, wato mai ruwan-mai ruwan ƙwai. Na ce mai "ni dai gaskiya ya je ya kawo mun jan fure shi nake so idan yana so in ji daɗi." Haka nan ya tafi ya je ya kawo mun wannan jan furen. Dudda ma jan furen bata wani mun kyau ba kawai saboda ja ne shi yasa na amshe so. An mun kyautan jan fu-- an mun kyautan.

A gaskiya ni dai lokacin da nafi so a shekara shine lokacin da aka haife ni. Duk lokacin da aka haife ni idan ya zagayo na shekara sai na ji daɗi sosai. Sakamakon ana haɗa mun abubuwa da yawa, ana ɗan mun walima sannan kuma ana mun addu'o'i da yawa. Akan gayyato mutane, sannan kuma baban mu yakan su siyo su drinks, su cake. Akan suyi ma haɗa mun cake babba mai sunana a jiki, sannan kuma, baban mu yakan gayyato wasu ƴan, ƴan tsofaffin ƙauye domin su zo su mun addu'a su sa mun albarka sosai da sosai. Shi yasa ni ke son wannan lokacin. Mutane da yawa suna cewa, su iyayen su ba sa masu wannan walimar. Amma mu dai baban mu, duk kowa na gidan, duk wanda lokacin haihuwanshi ya zo, kowa da kowa sai ya mai wannan walimar. Sakamakon kowa yayi albarka, a ƙara mu kowa albarka, a yi addu'a lokacin an ƙara rayuwa kuma lokacin ƴan barin duniya ma yana ƙara, yana zuwa. Amman, akwai wata ƙawata da ta ce mun, ita dai gidan mu yana burge ta saboda duk kowa zaka ga a shekara sai an yi fa biki wajen, wajen sau uku. Da yake mu uku ne a wajen baban mu. Kowa idan, kowa idan birthday ɗin shi ya zo, wato ranar haihuwanshi, za a, zaka ga an haɗa mai ɗan walima ɗan kaɗan wanda za a sissiyo su abubuwa, a siyo babban cake, a sa ma mutum sunan shi a jiki, a siyo su drink, kayan shaye shaye dai irin su Coca-Cola, su Fanta, su Maltina da irin su Lacasera. Akan siyo su, sannan kuma akan siyo su biscuit saboda mutanen da aka gayyato. Sannan kuma akan dafa ɗan abinci kaɗan, domin mutane su ci, kar su koma gida da yunwa. Shi yasa ta ce ita dai gidan mu yana burge ta. Ita ma ina ma babanta yana raye, shi, ya rinƙa mata haka. Na ce ta yi haƙuri kar ta yi kuka. Wani zubin idan tana faɗan mun haka, sai in ga kaman za ta yi kuka. Sai in ce mata "karki yi kuka, in sha Allahu wata shekarar idan zaki yi birthday ki faɗa mun zan faɗa ma baban mu, sai, ko rage miki ne ya yi, ya, a sai miki wani abun sai ki je gida maman ki ma sai ta haɗa ta miki abubuwa". Haka kuwa aka yi. Da shekarar haihuwanta ya zagayo, ta faɗan mun, na faɗa ma baban mu. Ƙarshe ma in faɗan muku, baban mu ne ya bata duka kuɗaɗen da za a mata abubuwan birthday ɗin. Da yake gaskiya baba na yana mutunta birthday ranar shekara domin addu'a. Baban mu ya ba ta kuɗi da yawa sannan aka je, ta je ta kai wa maman ta. Aka haɗa mata cake ta gayyace mu muka je muka yi shagalin bikin haihuwanta. A gaskiya bikin nan na, a gaskiya bikin nan nata, ya ƙayata sosai da sosai, sai ina ji dama lokacin nan ya dawo. Amma yanzu mun girma, an daina yin wannan sai dai yanzu idan dai lokacin haihuwar mutum ya zo, sai dai kawai a mai addu'a, kuma har yanzu ina son wannan lokacin sosai da sosai. Ita ma yanzu ta ce mun duk sanda take birthday ko kuma ƙanin ta ke birthday haka ake yi a gidan su. Sakamakon yanda muke yi a gidan mu yana burge su sosai da sosai. Kuma na ji daɗi sosai, saboda ko ba ko mi, baban mu ya basu sun yi koyi da abun da muke yi. Kuma saboda ba abun banza ba ne ba, addu'a ce ake yi a ɗanci a sha a yi addu'o'i shi kenan.

Eh sosai ma ina son wasan tsallen igiya sosai da sosai. Ka ga ma har ka tuno min lokacin nan da muke yara. A lokacin da muke yara muna yin wasan tsallen igiya muna ce ma wasan ko skipping rope ko kuma mu ce mai dai wani abin daban. A gaskiya da yake muna da kungiyarmu ko kuma in ce group ɗinmu wanda kullum akwai wasan da muke yi idan yau Litinin mun yi wasan oji oji, gobe za mu yi wasan buɗe ido, jibi kuma za mu yi wasan tsallen igiyan tsalle. A gaskiya ina son wasan tsallen igiya sosai da sosai. Shi ya sa ma duk ranar Juma'a muke yin wannan wasan igiyan. Duk ranan ba a faɗa ba a wama wani dariya idan bai iya ba. Kowa da kowa yana ƙoƙari ya ga ya iya wannan tsallen saboda kowa yana so ya nuna bajintar shi. Shi ya sa yanzu ka ga ka tuno mun amma yanzu mun girma. Yanzu ba ma yi. A lokacin da muke yara za ka ga ɗaya ya tsaya ya riƙe farkon igiya ɗaya a nan ɗaya kuma ya tsaya a can baya ya riƙe ƙarshen igiyan ɗaya kuma mutum yana tsakiya. Sai a riƙa ɗaga igiyan ana cewa ana wasa haka dai ana tsalle. Na tsakiyin yana tsalle su mu kuma da muka riƙe farkon igiyan muna ɗaga igiyan ita kuma tana tsallake igiyan. Haka muke yi har sai an yi guda goma goma kowa yake yi. Kowa yana alla alla lokacin shi ya zo saboda kowa yana so ya yi nishaɗi. A gaskiya wannan wasan tsallen igiyan yana ba mu nishaɗi sosai da sosai. Shi ya sa yanzu ma haka ina so ƴan gidanmu su zo mu rinƙa yi. Ni ka ma tuno mun gobe ina zuwa kasuwa zan je in siyo wannan igiyan domin idan na siyo igiyan nan zan ce ma ƴan gidan mu su zo mu rinƙa yin wasan nan saboda na san su ba su son wasa. Amma wannan wasan zan ce masu yana ƙara wa mutane lafiya kuma yana motsa jiki. Za ka motsa jikinka yanda ya kamata. Daman mu ba wani zuwa gym muke yi ba balantana a ce muna motsa jiki. Zan ce masu don Allah su zo mu rinƙa yi saboda mu tuno da idan ma ba su yi ba zan ce ma ƙannaina maza su zo mi saboda gobe idan na je kasuwa zan siyo mana wannan igiyan saboda mu zo mu rinƙa yi. Idan matan basu yi ba zan ce ma ƙannena maza su zo mu rinƙa yi na san za su ji daɗi sosai da sosai idan muka yi. Kowa da kowa na san idan muka fara yi duk za su fito su yi. Idan ma dukansu sun ce baza su yi ba zan je maƙwabtanmu nan in kira, ina da wasu ƙawaye su uku su zo mu rinƙa yi. Ai mu mu huɗu mun isa kanmu. Na san idan ƴan gidanmu su ka ga muna yi za su ji daɗi su ma za su zo mi. Shi ya sa gaskiya na ji daɗi sosai da sosai da kuka tuno mun wannan wasan igiyar tsalle. Dama ina ta tunani wane irin wasa ya kamata yanzu in fara yi. Na rasa wanne zan yi, to yanzu ka gani ka tino mun da wannan wasan igiyar tsallen. A gaskiya shi zan zo in ci gaba da yi. Ko ba kome za mu tuno da. Yanzu ma bari in je in tino, in binciko kawayenmu na da in ce musu kun tuna sanda muke wannan wasan igiyar tsallen. A gaskiya na yi kewar lokacin nan. Yaushe za ku zo mu ƙara yi? In ji me za su ce. Da yake ma yanzu duk sun yi aure. Wasu sun yi aure wasu ma 'ya'yan su biyu wasu 'ya'yan su uku. Mu ma dai har yanzu amma mu ma ɗin mun kusa yin auren nan.

To ni dai a gaskiya bikin da zan ce muku na je wajen tela ya ɗinka mun kuma na sayi yadi a wajen shi shine. Lokacin akwai lokacin da wata ƙawata za tai aure. Na rasa inda zan je in sayi yadin bikin. Ashe akwai wani tela a unguwar mu, yana siyar da yadi kala kala, sai wanda ka zaɓa. Ina zuwa shagon shi sai na samu irin yadin da nake so. Na zaɓa yadin ya yanka mun, ya auna mi, ya auna ni iya kan yadda daidai yadda kayan ba zai mun kaɗan ba kuma ba zai mun yawa ba. Muka gama komai tare da shi. Ya mun alkawarin cewa ga ranar da zai gama. Ya mun alkawarin cewa zai gama nan da sati biyu. Na ce to shi kenan, kar ka damu. Nan da sati biyu zan zo in amsa. A gaskiya telan nan bai ba ni ciwon kai ba. Lokacin amsa yana yi na je shagon shi zan amsa ɗinki na. Ina zuwa sai na ga ashe ma ya gama ɗinkin tun bayan sati ɗaya da suka wuce. Na ce gaskiya ne wannan telan kai abin riƙewa ne. Ashe haka kake? Ana cewa teloli basa, basa cika alkawari. Na ga kai, ka yi, ka yi alkawari kuma ka cika. A gaskiya, a gaskiya wannan ɗinkin na shi ya, ya mun daidai kuma ya mun yanda nake so. Shi ya sa na ce gaskiya kullum, kullum wajen shi zan rinƙa kai ɗinki. Kuma lokacin daidai lokacin da ya ce in je in amsa, daidai lokacin na je. Kuma ina zuwa kawai sai na ga ya gama ɗinkin. Abin ya ba ni mamaki. Na ce to ni ke nan duk ɗinkunan da ake mun fa sai an ɓata mun lokaci kuma sai an ɓata mun rai. Amma yau na ga shaf shaf har an gama mun ɗinki bayan sati biyu da ka ce. Da ma akwai masu cika alkawari a teloli? Ya ce to ai dama Hajiya ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Na ce a gaskiya na gani kuma na gane kuma daga yau na riƙe ka. Ba zan ƙara kai ɗinki. Na ce mai ba zan ƙara kai ɗinki zuwa wajen wani tela ba in ba kai ba saboda wasu telolin ma da faɗa muke ƙara, muke ƙara kewa da su. Wasu telolin zasu ce bayan sati uku kazo ka ansa kayan ka amma ina ba za su gama maka ɗinki bayan sati uku ba. Sai, sai ɗinkin ya kai bayan sati shida ma za su ɗinka maka. Ka ga idan bikin nema har anyi an gama ba ka samu ka sa ɗinki ba sai dai baƙin ciki ya cika ka, ka rasa inda za ka saka kanka. Shi yasa nace gaskiya nidai zan riƙa riƙe ka sabida duk ɗinkin da za ai mun kai ne zaka riƙa mun gaskiya lokacin nan naji daɗin ɗinkin nan kuma na shi ma ɗinkin nan albarka, kai saboda mani daɗi da na ji da telan ya mun ɗinki har kuɗi na ƙara mai. A maimakon in bashi dubu tara sai na bashi dubu goma sha ɗaya. Na ce ga shi nan har da ladan gama mun ɗinki da wuri. Sakamakon ni ban saba ana gama mun ɗinki da wuri ba. Na ce mai ni fa zuwa nan da nayi, na zo ne in ƙara cina maka saboda yawancin teloli suna ce mun yau za su gama mun ɗinki amma idan na zo yau ɗin sai su ce mun ai ko taɓawa ma ba su yi ba. Lokacin, a lokacin gaskiya zuciya ta takan yi zafi sosai. Na kan ji wani irin amman kai yau daga zuwa na har ka gama mun ɗinki. Na ce mai gaskiya na ji daɗi sosai da sosai. Kuma har tukuici ma na bashi yana tace mun Hajiya nagode nagode gobe ma ki kawo ɗinki idan ma akwai wani yadin da kike so ki zo muna siyar da ko wani yadi harma ya bani lambar wayar shi ya ce duk sanda nake buƙatar wani yadi ko kuma nake son a mun ɗinki in kawo mai shi zai mun. A gaskiya saboda ya ji daɗin yanda na bashi ƙara mai kuɗi kuma nima ɗin na ji daɗi yanda ya ɗinka mun ɗinkin nan ba tare da ɓata lokaci ba. Na ce mai dama akwai teloli haka? Gaskiya na ji daɗi sosai. Shi ya sa na riƙe shi kuma har yau, har gobe, har jibi shi ne yake mun ɗinki. Shi ne tela na. Gaskiya teloli ku zo kuyi koyi da wannan sabon telan nawa saboda yanzu bani da tela kamar shi. Ba ya ɓata mun lokaci wajen ɗinki. Duk sanda ya ce mun in je in amsa ɗinki na daidai lokacin yake gamawa. Ba ya ɓata mun rai, ba ya sa ni fargaba, ba ya ba na tunanin ko yau gobe ne biki. In dai ko gobe ne biki idan na ce mai ka ji, ka ji zan kira shi a waya in ce gobe ne biki ga shi ban samu na ɗinki da wuri ba. Zai ce mun to Hajiya ba komi ki kawo a daren nan za a gama miki. Kuma gobe da safe idan na koma zan ga ya gama mun ɗinki na. Shi ya sa ni ke son wannan telan.

Agaskiya abincin da banza taɓa iya mantawa dashi ba. Akwai wani biki da muka je a Abuja aka kawo mana wani abinci, wato abincin nan shinkafa ne fried rice. Ya ji kaji a saman shi kaji sosai ya kajin ma su mafi shinkafan yawa ga kuma drinks ɗin mu da kuma fruits ɗin mu kayan lambu kenan su ayaba, lemu, abarba da kuma sauransu. Wurin da bikin ya faru shine a Abuja gaskiya bikin nan ya ƙayata sosai da sosai. Idan kun san Abuja gaskiya kun san bikin Abuja ba abu bane wanda ake yarwa. Idan aka gayyace ku biki a Abuja indai ba dai ƙauyen Abuja ba gaskiya ku rinƙa gaggauta zuwa saboda ni na je kuma na ga yanda ake yi a gaskiya bikin Abuja zan iya ce muku duniya ne. Akan da aka kawo mana abincin aka saka mana shi akan tebur. Teburin babba ne aka sa mana abincin nan a cikin babban kula aka kawo mana babban tire muka yi serving kan mu kowa ya zuba ma kan shi. Da aka kawo mana babban tire nan da muka na zuba ma kowa ko muka zuba shi cikin tire da kuma naman nan muka zauna muka ci ga kuma ruwan mu ruwan gora sannan kuma ga sauran abubuwan alatu mun ci mun ƙoshi gaskiya wannan liyafar abincin ta burge ni sosai shi yasa nake ce muku duk in aka gayyace ku biki a Abuja ku hanzarta zuwa saboda mutanen Abuja mutanen kirki ne, mutanen marmari ne sannan kuma mutanen, mutanen amana. Gaskiya mu mutane sun yi murna a wannan bikin ko ni kaina na shaida na yi murna. Da muka je Abuja kwana biyu muka yi yau da muka je aka kawo mana ƙayataccen abinci. Washe gari ne ranar bikin wato abincin da aka kawo muna na ranar bikin ma yama fi na ranar da mukaje saboda ni gaskiya bazan ma iya kwantata muku yanayin abincin ba. Tsabar kyan abincin da kuma yanayin shi ga nama ga komai da komai da kuke so a wannan teburin duk an saka mana shi. A gaskiya ni dai na ji daɗin wannan abincin kuma ina son duk wanda zai je Abuja biki ya rinƙa zuwa ya gayyace ni indai abu indai har bikin ba wai irin bikin gidan bikin ƙauyen na Abuja ba ne indai bikin birnin Abuja ne ku zo ku rinƙa gayyata na saboda naje Abuja naji yanda ake ji naga yanda ake martaba mutane sanan kuma naga yanda ake ba ma mutanen mutunci naga yanda ake raba abinci ake raba kayan biki. Ake raba souvenirs yanda ya kamata. Kai gaskiya bikin Abuja na ji daɗin shi don Allah indai za ku je bikin Abuja ku zo ku rinƙa gayyata na wato kawai ku zo ku ce min yau za mu je biki Abuja za ki je? Sai in tambaye ku ni kuma a ina a Abuja? In na ji zan iya zuwa zan bi ku. Idan kuma na ji bazan iya zuwa ba zan ce muku shikenan ku je Allah ya dawo da ku lafiya in yi muku addu'a shikenan. Yanzu dai duk wanda zai je Abuja ina ƙara nanata muku ku zo ku rinƙa gayyata na idan za ku je biki Abuja saboda bikin Abuja yana da kyau sosai ga shi ana martaba mutane ana mutane na jin daɗi sosai da sosai idan aka gayyace su zuwa bikin Abuja. Akwai sanda zan je Abuja wani biki na gayyata wata ƙawata gaskiya ƙawar nan tawa sai da tayi kamar za ta zare saboda yanayin yadda ta ga an tarbe mu tace gaskiya ita dai ko gidan ƴan uwan su suka je ba'a masu irin tarban nan. Ta ce mun jifa wa'innan fa basu sanni ba amma jin yanda suka tarbe ni hannu bibbiyu. Na ce mata shi wal mutanen Abuja kenan ai basa da wulakanci suna da martaba mutane indai ko basu san ki ba indai sun san wanda ya kawo ki to an gama zance magana ta ƙare shikenan kedai kawai ki je ki cigaba da hulɗar ki. Haka na ce mata ta ce mun gaskiya duk sanda zan ƙara zuwa Abuja in rinƙa gayyatarta na ce to shikenan ba ki da matsala indai ni ce zan ƙara gayyatar ki. Ga shi kuma yanzu wata satin zan je Abuja yau ma bari in zo in kirata kun ga kun tuna mun zan zo in kirata in ce mata ta shirya fa wata satin zan je Abuja biki idan za ta je sai ta shirya ta je. Daman na ma san za ta je ba ma sai na ce mata ta shirya ba na sai ina ce mata zan faje Abuja next week za ta ce mun to shikenan bari zan shirya mu je ni kuma zan ce mata to shikenan ki shirya kawai mu je ba ki da matsala da ni.

A gaskiya mu dai tashar motar unguwar mu tana a can. Wani ƴan ƙarfe ne ta nan Zaria. Tana ƴan ƙarfe ne da ke hanyar flyover kamar zaka tafi Kaduna, tana can ne. Abin da yake faruwa a can shi ne duk idan mutum ya je zai shiga mota tun daga bakin gate ɗin wajen wasu mutane za su zo suna ce maka "ina za ka je? Ka zo na san inda motar take." Haka za su yi ta ce maka. Idan ka biye musu ka bi su kuma shi ke nan za su zo za su, za su, za su ce ka ba su wani kuɗi idan suka kai ka wajen direban. Idan basuce kabasu kuɗi ba zasuve ma direban motan gashinan na kawo maka passenger kabamu wani abu daga cikin kuɗi sai shi kuma direban ya ɗauko ɗa dubu ɗaya ko ɗari biyar ya ba su. Ladan sun kawo mai fasinja. Sakamakon na san haka sai idan na je, idan na je wajen hawan motar ko in je tashar mota sai in je in ce a'a. Idan sukace min ina zanje zance musu a'a wani nazo gani sai kawai in je kai tsaye zuwa wajen masu mota. Ina zuwa zan ce musu gashi gashi inda zan je. Za su ce to shi ke nan hajiya, ga motar ki can kije ki hau a can. Sai in ce musu, musu to. Abin da yake faruwa ke nan duk lokacin da na ga ina son in yi tafiya can lokacin nake zuwa. Banida wani lokacin dazance ƙa idajjen lokacin da zance wai lokacin nake zuwa duk lokacin da nake son zuwa kawai dai ina zuwa ne kai tsaye. Misali idan zan je Kaduna ko kuma idan zan je Abuja ko idan zan je ko Legas ne haka ko wani gari nakan tafi je can ne ƴan ƙarfe. Ƴan ƙarfe ake ce ma wajen. Nakan je ne kai tsaye in je in shiga mota ba tare da wani ya tsai da ni ba. Don ko da a ce ma wani ya tsai da ni sun san mani ba zan tsaya ba. Saboda sun sani ina zuwa ma har sun ma riga sun ma gane fuska ta. Ina zuwa shiga mota bana tsayawa ko suna min magana bana ma tsayawa ina sauraren su. Sakamakon idan ma-- sakamakon idan suka kai ni wajen direba ɗin za su cin mai kuɗi ne kawai ko kuma su ce ni in ba su kuɗi. Kuma ko da a ce ma sun ce in ba su kuɗi sun san mani ba ba su kuɗi zan yi ba. Shi ya sa ma ba sa ce wa in ba su kuɗi sai dai ni amma ina zuwa zan tafi wajen direban kai tsaye in ce ina motar kaza. Ita nake son zuwa sai ace min hajiya gata can kije ki shiga. Sai inje in shiga a kai ni inda zan je cikin aminci da lafiya. Shi ke nan ba tashin hankali tsakanina da mutanen tasha. Ba wani abu da ke shiga tsakanin mu. Kawai dai idan sun ce ina ki zo mu kai ki, zan ce a'a na san wajen ko kuma in ce musu a'a ni ba mota zan shiga ba. Na zo ganin wanine saboda ma bana son wani rikici ma ya faru tsakanina da su. Shi ya sa ma bana tsayawa. Ina, ina wannan ɗin su ina biye musu saboda ni na san halina. Ina da saurin fushi. Abu kaɗan za su min in fara fushi da su. Kuma sai ace min mene ne in ce musu ba komai ba abin da kuka mun. Amman kuma za su ga fuska na ya ɗaure. Shi ya sa ma da, sau da yawa ba ma tasha ba idan na je wasu wajaje ba kasafai nake tsayawa nake, nake saurin mu'amala da mutane ba saboda wasu mutane suna da ɗan rainin hankali. Idan suka gan kafiya, kafiya sake musu sai su fara raina maka hankali ban san meyasa ba.

A gaskiya ne dai launin ido na fari ne, fari ne amma akwai wa'inda za ka ga launin idonsu yana da brown wasu kuma yana da baƙi. Ne ka ganawa ciki baƙi ne waje fari ne, amma akwai wa'inda za ka ganawa cikin shi brown ne wajen shi kuma fari ne shiyasa amma an ce wai akwai wanda idon wanda aka fi so shine wanda idon shi brown ne. Amma ni nawa ka ga cikin na wa baƙi ne amma haka nake son-sonnawa saboda haka ma yana min kyau sosai. Da haka mutane idan suka ga ido na sai suce min "ai idon ki yana da kyau sosai" sai kuma ni in ji daɗi amma kuma ance duk. Amma kuma an ce duk wanda idon sa brown ne sun fi kyau amma nima dai a gaskiya nima ɗin ido na yana da kyau saboda ina son yanayin yanda ido na yake. Amma kuma nima idan naga wani wanda yake da idon shi mai ruwan ƙasa ne gaskiya idon shi nima yana min kyau saboda zan ce "o ji idon ka, idon ka mai kyau ne." Wani zubin haka nake cewa bana yin shiru, wani zubin kuma shiru na nake yi bana ma tankawa. Amma ni dai ina son ido na ina son yanda yake na gode ma Allah.